Gaskiya kullum nake duba saƙon gurin aiki saboda aikin nawa yana amfani da saƙo ne sosai, shigowan saƙo da fitan saƙo. Kullum ne nake duba waya na gaskiya, kullum ko da yaushe nake duba wayata.

Gaskiya ina kiyaye kalmar sirri sosai sabida yana da matuƙar amfani. Kuma du abinda aka ce ma kalmar sirri ne ya ƙunshi abin da kai kaɗai ba kowa ba ne ba sai ya sani. Gaskiya ina kiyaye lambar sirri na sosai saboda ba faɗa nake yi wa kowa ba, kar kowa ya fahimci menene lambar sirri na.

Ina wanke kaya na so biyu so uku. Na ke wanke kaya na, dan sabida ba na ajiye kaya yana tara kaya su yi taru dayawa. Gaskiya ina wanke kaya na a kai a kai ba na tara wa. Ya yi yawa gaskiya kam ina wankewa so biyu ko su uku.

Eh ina biyan kuɗi ta waya. Sabida akwai biyan kuɗin da za ka yi ta yanan gizo-gizo. Ka ga sai ta waya ka ke biya. Gaskiya ina biyan kuɗi ta waya sosai. Dan na iya biyan kuɗi ma ta waya sosai sosai. Gaskiya haka.